Gaskiya labarin tafiya zuwa makaranta. Ni zance cikin mota nike zuwa makaranta. Na bana cike tafiya da kafa, so da kafa. Baiyin wani dadi haka ke sa.

To, gaskiya, a game da aiki, kuma wajen cire aiki na, na lakacia almara da walle, amma suna aiki mai duk una yi kuma sakomai ka bi haranya aikin nan.

Gaskiya ni, ba irin mutum bane da nake son hoto ba, zan ce idan ka tambayeni ma zance ban taba daukan hoto ba. Haka ya sa na ce. Ba wani hotunan da ake sosai a wajena. Ba wani hotunan din da nake so.

Toh gaskiya uhm, zance a wajena dai banda Bluetooth wanda zan fada yanda akeyin abubuwa da shi, sai mutanen da suke da shi su za su iya faɗa. Amma tun da na yi ban da shi, ba abin zai iya faɗa game da shi.

To gaskiya, a-amma ko kuma wanzani maka ina shirya abubuwa da yawa. Irin abubuwan da zan ci, da zai yi mun wajen wanzani maka ko na jere su da yawa.

To gaskiya, gani na, gaskiya, gaskiya take, gaskiya nan lokaci, wai matum ya faɗa. Abu me daraja ya faɗi abu daidai wajena haka gaskiyan yake gaskiya.

Gaskiya game da kuɓewa, zance kuɓewa miya mai kyau ne amma naso nasan yanda ake dafa shi sosai Lahici anjima sosai sunan Lahida fashi ba manaso sosai sosai.

Eh gaskiya zance gargajiya, ina da kyau a jikya, awon ta hawa jiya wani su, wannan jigarsu ya waje nan. Rigar jiya bana son rigar jiya kuma, bana yawan bayyan da gari.

To gaskiya abin da nake tunawa daga yare a yaranta, da gaske zan ce ina tuna abubuwa da yawa ko kusaboda abun ya sa abu da na zabi zan iya zuba.

To zan ce gaskiya akan motoci, ni ban san motoci sosai ba. Ba zan iya faɗa komai akan motoci ba, saboda yanda yanayin abun yake. Gaskiya zan ce, sai ahankula waje na.

To gaskiya zan ina yin kayan abincin dare da yawa, sabo da akwai abubuwan da ba kowa za su iya yi ba sai dai kuma kuma ba wai kuma ba ma yan cin son dafa abinci mai yawa a taron.

To gaskiya zan ce ina zuba iri abubuwan nan, domin da gaske ina zuba su, ya'a kusan ba kowa zasu sayo abubuwa, ba ka isa ba ma, ba ma, ba ma, ko mutane sun yi goge muna yi shi.

Umm, gaskiya zan ce bana waƙa a zuciya amma ko da zan yi waƙa zan yi futar da shi waje ko waƙa, waƙa a zuciya be yin dadi, so shiyasa na ke yin.

Eh gaskiya bazan iya cewa bari in bayyana yanda abu yake bafa, saboda abun suna nan daban da mutane da yawa suna so sun riga sun tambayi ni, rika tambaya amma bana iya basu amsa saboda gaskiya basan yanda zan fara bayyana musu ba.

To gaskiya al'adan da muke bi. Wurin ƙira na nan daban, saurani al'adana na nan daban da na abokina. Shiyasa na ce al'adana gaskiya ba, a bayan da na mutane ke ba.

Eh gaskiya akan labarin zuwa wurin banɗaki ko sun ce ba wani abu sosai na sani akai shi saboda wanda yake laanan daban daban, kuma mutane da yawa suna so su sani.

Toh gaskiya idan ɗan uwana yayi ko tana yi toh, kuma muna gaskiya, wurin so shi sosai ba saboda, bana yawan san irin abin da mutane suke yi. Hakansa nan da.

Gaskiya, ahm, inna da zuriya masu maimaici a wurina, ah, wuri na gaskiya kuma zan iya cewa gashi nan fa ko ba shi bane suda suna nan, kamin kamin mutane si yi yawa suna wurin.

To gaskiya, ina yi abun amfani da abubuwa da yawa kowane rana. Ban san wanne abu a waƙe can ake cin bayanawa na nake amfani da shi kowane rana. Haka sa bazan iya fada.